Kamar ni, yanayin da nake fi son shi ne idan na shiga wani abun kamar wani damuwa haka. Ina shiga cikin nan. Yanyinnanan yanayi ne da ke sani ingane abinda ke gabana domin in na gane abun da ke gabana shine zan gane, zan fi gane yanayin. Domin yanayin nan yanayin mai tauri kuma yanayin mai zafi. Idan ka shiga, ka shigo yanayin nan duk a haka. Yanayin da ni nake fi, nake fi son shi ne yanayin da ina jin daɗi. Domin akwai a cikin jin daɗi ya kamata za ka yi tayin, ka yi tayin, ka yi tayin, ka yi tayin sai ka samu abun da kake son. Kuma in ka samu abun da kake son shi ya s-- shi ne za ka gane wai yanayin mai daɗi shi ne asalin yanayin da ya kamata mutum ya sami kan kansa a ciki. Domin a cikin yanayin nan shi ne yanayin da duk ko wacce ko kowane mutum ya kamata ya samu kansa a ciki. Domin a cikin yanayin nan idan ba ka lura ba sai ka gani wai duk a cikin yanayin nan ba za ka samu abin da kake nema ba. Kuma in ka samu abin da kake nema a cikin yanayin nan shi ne abin da za ka fuskanta ko ka ta dinga fahimce wai, "Eh shi ne yanayin da za ka samu kanka a ciki." Duk a haka yanayin nan yanayin mai tsoro kuma yanayin mai haushi kuma yanayin mai tauri duk a cikin taurin.

A wurin aiki na kamar ni, tebur na yanda yake shhh idan na sa ina dinga sa kayan da important documents na wa. Idan na sa su a saman tebur sai in ajiye kuma a hakan, sai in samu duk takadun da nake dinga rubutu da su. Ina ajiye su a hakan, zan samu wayan su abubuwan da duk me nake nema za a samu. Kuma a tebur nan idan ban ajiye abubuwa na da kyau ba, ba inda zan-zan samu in dinga yin aiki na sosai. Idan nayi aikina sosai sai zan gane duk ire-iren abubuwan da ina yin a haka. Kuma tebur na ya ciku.

Ni a hakan yanda nake amfani da intanet shine idan na tashi sai in samu intanet nawa. Domin intanet nan kowane lokaci ne aka amfani da intanet. Idan ba ka amfani da intanet, ai kai ba ka san abubuwan da suna faruwa a duniyan nan da muke ba. Intanet wurin da ko wane mutum da yana nan a duniyan nan ya zama masa dole ya riƙe amfani da intanet. Kuma intanet wurin da duk kowa na nan a intanet. Ko Donald Trump ma yana nan a intanet, ko president na Nigeria yana nan a intanet kuma duk minister suna nan a intanet. Duk senator suna nan kuma a intanet. Duk mutanen nan idan ka gansu a intanet suma suna neman abubuwan da information da ya kamata su ga da din domin amfanin duk ƙila political campaign ɗin su ko suyi amfani da shi a ta wayan su gurare dai amma a hakan intanet nan shine wurin da duk kowane mutum na nan a ciki. In ka je wurin nan za ka samu mutane da yawa suna nan a wurin. Duk a haka. Ko nima ina nan a intanet, ina nan a Facebook, ina nan a Twitter, ina nan a Instagram, ina nan a LinkedIn, ina nan a duk wurare medium dukansu YouTube ina nan. Domin intanet a wurin da idan kana so ka samu waƴansu abubuwan da kai kake nema domin ka samu riban abubuwan nan in ka je intanet za ka same su. Dukan intanet suna da resource materials da yawa. Kuma duk a haka. Intanet shine gidanmu.

Abincin titi ba laifi wa in su lokaci domin ya depend a lokacin da ka samu kan ka kamar abincin titi in ka tashi da safe sai ka nima abincin da za ka ci domin zuwa wurin aiki. A hakan idan ha ka ci abincin ba ba inda zaka samu wasu nutrients da ka ke nema a jikin ka a hakan nan in ka fito ko ka ji wani wuri sai ka samu abincin titin nan ka ci shine za ka yi amfani duk a cikin ranan nan. Domin in ba, in ba ka ci abincin titi ba.

Wurin da nake a yanar gizo shine idan na je kasuwa sai in je in siyo wayan su wurare wayan su abubuwan nan kuma a hanyar gizo. Hanyan da idan ka bi ta hanyar ko yanayi, yanayi nan, yanayin da idan ka je wurin ba za ka samu wa 'yan su abubwan nan da kyau ba kuma yanayin da in ka je sai ka samu duk abubuwan da kana nan kuma kana, kana lura da su. Yanar gizo na nan da yawa domin a hakan shine yanayin da mutanen da yawa suna, suke nema. Kuma a yanar nan ina raba wurin da nake domin in an shigo wani sabon gida ko sabon wuri sai, sai dai a dinga faɗa wayan su abubuwan da ya kamata a faɗa.

Abin da nake jin tsoro shine mutuwa kamar yadda mutane suke jin tsoron mutuwa. Duk kowane mutum a cikin Kirista ko a duniyan nan, kai ya zama dole ma ka ji tsoron mutuwa. Domin mutuwa ba tsaran kowa ba. In ba ka ji tsoron mutuwa ba, ba inda za ka ji tsoron wani kuma ba. Ya zama mana dolo tsoron mutuwa ya zauna a hannun mu domin mu yi abubuwan mu lura ta ranan da zamu tafi daga duniyan nan.

Kamar ni lokacin da nake wanke kayana shine idan na zo ko na dawo gida sai in yi amfani da lokacin nan sai in wanke kayana. Idan na wanke kayana sai in shanye. Koma idan na shanye shine zan samu izinin ko lokacin yi abin da nake son in yi. Domin a hakan idan ban yi abubuwan da ya kamata yin a lokacin nan ba, ba inda zan yi wa yinsu abubuwan nan sosai. Kuma a hakan lokacin da nake wanke kayana ma duk a haka. Idan kayana yayi datti, datti zan nima wurin da zan wanke. Idan na wanke zan shanye. Idan na shanye sai rana ta bugata. Idan rana ta bugata sai in nima wurin wuta. Idan na nima wurin wuta sai in fara ayonin. Idan na ayon kayan nan, idan na ayon kayan nan sai duk a haka ma kayan yayi tsabta kuma zan sa kayan da kyau. A haka nan. Duk waƴansu abubuwan da zamu dinga hange dasu sai kagani wai kayan na nan da ƙyau ko kayan na nan da yawa. Duk a haka idan kana son ka rinƙa wanke kayan ka kuma kayanka ya rinƙa yin haske sai farkon abun da zakayi shine kanema wurin da akwai ruwa in ka nima wurin da akwai ruwa sai ka nima wurin da akwai san-sannin wuta. Domin in ban, in babu wuta ba inda laundry na kayan nan zai fito. Amma idan ya fito sai ka gani wai yana nan da kyau kuma yana nan da tsabta. A hakan ina fata wai duk kayakin da ana wankin nan duk masu suna nan dayawa kuma in ana son a wanke kayan nan sai mu riƙa wanke, sai mu riƙa yin abubuwa da shi. Domin kayakin nan duk su ne za su samu riban a cikin gamshin gaba. Duk a haka muna nan.

Eh ina yin aiki bayan lokaci, wa 'yansu lokaci domin, idan akwai yanda za ka iya ka yi wa'yansu abubuwan nan, kana yin aiki bayan lokaci zaka samu wa'yansu abubuwan da kake nema. Domin aikin bayan lokaci shima na da don kyau kaɗan kamar a ƙara minti talatin, ko minti minti goma ko minti hamsin sai a ɗan ƙara. Domin aikin bayan lokaci, lokacin nan baya kai na aikin idan kana son ka yi aiki sai ka gani wai, lokacin ya bi ya kasa ma sai ka bi ka rikice, yanda zaka iya kayi ma.

Kamar ni yadda nake zuwa wurare shine idan ina so in je wani wuri, zan yi amfani da waƴan su abubuwa kamar Bolt, kamar Uber, kamar Okada ko kamar commercial vehicle. Kana gani waƴansu vehicles nan suna nan da, suna nan da tai, taimako. Domin in kayo amfani da su, zaka gani ainihin amfanin su. Suna nan da kyau. Kuma a hakan ni ina amfani da waƴansu vehicles nan sosai.

Irin jakan da nake amfani da shi shine jakan, akwai wani jakan, babban jaka da nake amfani da shi. Domin a cikin jakan nan akwai takardu, akwai abubuwan da yawa da nake yin amfani da su a cikin jakan nan. Kuma a cikin jaka na ina nan da abubuwa sosai. Da idan na cire sai in gani duk abun da nake so in gani a cikin jakan.